Eh, kullum ina yin wanka amma dai gaskiya bani da tsayayyen lokaci. Me wani lokaci ina yi da safe, wani lokaci ina yi da rana, wani lokaci kuma ina yi da daddare. To, dai dai yanda ya kama kenan, ba tsayayyen lokacin da nake yin wanka amma dai insha Allahu kullum ina yin wanka. Wannan shine abin da na sani kai.

Eh, abinci na mafi so Gaskiya na fi son shinkafa. Amma bayan shinkafa ina son taliya kuma. Bayan taliya kuma ina son nau'i-'inka abinci wanda suka shafi kamar ganye da giya ga. Ina cin ganye sannan kuma ina son shinkafa sannan kuma ina son nama sosai gaskiya.

App da nake amfani da su sau da yawa kamar abin da ya saki social media app ina amfani da Facebook sosai, sannan kuma ina amfani da WhatsApp, ina amfani da TikTok shima. Amma wanda nafi amfani da shi sosai a cikinsu shine Facebook saboda yafi bani more information abin da nake so.

Eh, yadda nake sassanta rikici a aiki ina tsayawane in fahimci. In kaman mutanene suke rikici, mutane biyu. Zan dakata anan gurin saboda ina cikin amsa tambayoyin sannan saiga kira ya shugo amma ban ban-- bankai ga amsa tambayoyin yanda yakamata ba. Ina sassanta rikici ne, ina sauraron dukkan bangare wanda suke rikici sai in fayyace wanne yafi gaskiya a bashi gaskiyarshi, wanda bai da gaskiya a bashi gaskiyarshi sannan kuma a faɗakar dashi ayi mai nasiha don yagane cewa shine baida gaskiya. Haka nake sasanta abubuwa wanda yashafi rikici a aiki.

Eh tabbas lallai ina zuwa aiki lokaci daidai kuma bana misin din zuwa wajen aiki kuma bana zuwa latti. Wani lokaci ba, na kan je gurin aiki ba tare da lokaci ya karasa ba, sai dai in jira lokaci ya karasa ya same ni a gurin aiki. Haka nake aikina yanda ya kamata. Wannan kenan.

Ina amfani da tsintsiyan kwakwa ne saboda ɗakina carpet ne, shi yasa dole za kayi amfani da tsintsiyar kwakwa wajen share shi. Tsakar gida kuma siminti ne da kuma ƙasa, to shima dole ne da kayi amfani da tsintsiyan kwakwa wajen share shi. Dan ba zai yiwu a yi amfani da tsintsiyar laushi ba wannan kenan.

Eh gaskiya wani lokaci sau dewa ina kulle ƙofa, especially musamman a lokacin sanyi sannan kuma da lokacin iska. Amma lokacin zafi ba ma kulle ƙofa, ba na kulle ƙofa na saboda dan a samu iska shi yasa. Eh an ka kulle ƙofa a lokacin sanyi.

Eh tabbas ina iya duba lambar QR, QR code musamman ma in an sa ta ƙasan abu na ɗin QR ne, to lallai ina iya dubawa. Kuma tana da sauƙin dubawa in an samu saboda idona yana ganin abubuwa sosai yanda ya kamata ba tare da wani matsala ba.

Eh gaskiya ana duba mun, ina duba saƙonni a aiki sosai. Ya ba adadi yayinda ya kamata kawai saboda in na zauna, in za a duba saƙonni ne to ana duba shi ne yanda ya kamata. So bazan iya cewa ga ya adadin da nake dubawa ba saboda ina dubawa sosai gaskiya. In za yi aikin, za yi aikin ne sosai.

Eh, lallai an haife ni a watan Janairu ne, ahirin ga watan Janairu, shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida. Wannan shi ne shekarar da aka haife ni. Watan kuma shi ne watan daya bana Janairu ke nan, to shi ne watan da aka haife ni.

Eh, wani lokacin ina jin hayaniya gaskiya abin baya mun dadi. Sai dai in ta kasance kamar ina gidan kallon ƙwallo ne haka, to wannan na san cewa hayaniyen da ake yi ba fada ba ne. Wannan celebration ne haka murna ne kamar an ci kwallo. Wannan hayaniyen bai cika damuna sosai ba. Amma hayaniya na rigima haka baya mun dadi sosai gaskiya.

Ina shirya ayukana, kamma in na san cewa akwai aikin da zan yi gobe, to tun a yau nake fara shirya mashi dan in na je yin shi ya zamto, ya zo mun da sauƙi. Ba wai zan tafi gurin aiki ba ne kawai ban san aikin da zan yi ba, kawai sai kwatsam aikin ya fado. Kaga wannan ya zo, kamun ban shirya mai ke nan bazai mun daddin yi ba. Amma in na san cewa wannan shine abin da zan yi gobe, to nakan shirya mai kafin gobe. Haka nake shirya ayukana.